Eh to gaskiya tofar miyau dai ina tofar da yawune irin a site, irin waje da babu al'umma, babu mutane a area dai zan iya zuwa in zauna in tofar da yawu dai a gurin dai babu mutane, a gurin wajen da babu survival mutane inda suke yawo a gurin. Gaskiya a gurin ya kamata a dinga na ke yi ni dai gaskiya.

A gaskiya ina sanya agogon hannu, saboda agogo ba yayi sai yana da kyau ai. Mutum ya yi wanka ya saka agogon shi, za ka gan shi smooth, ya fita fashion, no need of something like that. Agogo yana da kyau gaskiya idan ka sa hannu, yana da kyau. Wannan yana da kyau agogo ka dinga sa agogo a hannunka idan ka fita a namijin ka. Yana da kyau. Ina sanya agogo sosai ma ina son agogo sosai.

A in nashiga gida yana cire takalmi wannan ayi al'ada ne mai kyau a garinmu saboda dole ne ayi a a gadi ka dai ya zaman a yi. Bai dace ba ka je waje ka dawo, zuƙa cire takalman ka, ka zubar su a waje bai kamata ba. Ya kamata ace in ka dawo ka cire takalmin ka a waje saboda datti na environment da kwakwaso a waje da sauran abubuwa gaskiya ya kamata a dinga yi haka.

Eh ina kwana a gado gaske a gado nake kwana saboda kwana akan gado yana da daɗi. Sama zaka iya secondary naka kai komai ina kwana ne akan gado ba a ƙasa ba saboda yanayin environment amma hali ne kwana a ƙasan ma duk ba laifi bane akwai a tashi dama menene ma duniyar mu a tashi ne dama ayi rayuwa a ciki shine ba wani abu bane ai.

Ka gaskiya ina? Gaskiya ina so abincin gargajiya musamman. Tuwon saimo da miyan, tuwon saimo da miyan, tuwon saimo da miyan wannan. Tuwon saimo da miyan alaiyahu ko yakuwa ai haba ai yanada kyau wannan tuwon. Ina son shi wallahi seriously. Sosaima ina so.

Gaskiya 'ya'yan itace kam inason Apple, mangoro, banana, ayaba, lemu da sauran su dai. Gaskiya wannan kayan kayan itatuwa suna da kyau duk abun da yasa nake sonsu saboda suna ƙara lafiya kuma suna da mahimmanci a jikin ɗan adam.

Eh gaskiya yanayi ne yanda ya zauna ne. Muryana tana da ƙarfi sometimes kuma tana da yawa kuma. Yanayi ne zuwan ta zuwa zuwa ne gaskiya. Wani lokaci zaka ji yana da yawa wani lokaci kuma zaka ji shiru haka dai. So ya fuskanci yanayin yanda abubuwan yake. Shine wannan karu.

The person inda nake jagorantar mutane yanzu misali ka gani yanzu coach ne a filin mu na ƙwallon ƙafa. Ina jagoranta mutane gaskiya saboda yanayin yadda muke buga ƙwallo. Muna zuwa match, muna zuwa training, morning training da kuma evening da yamma da kuma safiya ke nan. Shi ne nake zuwa gaskiya, abun kuma yana ƙayatarwa, yana bani nishaɗi.

Eh ina sanya tabarau, ina sa gilas sosai saboda gilas Musamma inayi wanka ranar Juma'a zan tafi masallaci. Sai in dauko gilas dina in saka shi. Ina sa gilas gaskiya saboda gilas yana da kyau kuma yana da matuƙan yin kyau da ya zama yana yin kayan da wani abubuwa da gaskiya. Sanya tabarau yana da kyau a gare mu 'yan Adam.

Gaskiya safa bana sashi kullum saboda safa yawanci in dai zan je makaranta ina sa safa. Amma in ba zanje makaranta ba safa kan bana sa safa kullum gaskiya saboda ba kullum bane nake sa safa. Don wasu abubuwa ne baki dai hakadai ba kullum nake sasuba saboda shi safa yana da kyau ka dinga saka shi saboda yana gyara ƙafa musamman a wannan lokaci na sanyi.

Gaskiya in za ka karɓi baƙo ya kamata ce ka na ɗan, in za ka karɓeshi in zai zo ka masa abinci, ka ɗan masa wani something like that haka dai na tarban baƙi, shi ne hakan yana da kyau ka dinga masa saboda hakan yana karɓan baƙo gaskiya mai kyau yana, yana da kyau.

A'a ina shan madara. Madara yana da kyau. A'a ina shan madara sosai. Madara yana da kyau a al'ummar mu da hamsi abubuwan da na rayuwa a gare ni. Ina shan madara saboda madara yana ƙara lafiya. Madara ai is my favorite drink ma ai ko sabone. Ina son madara sosai. Ina shan madara. Shiga nan wannan madara yana san sosai sosai.

Eh gaskiya ina tafiya kasuwanci amma ko da ne nake tafiya amma gaskiya yanzu bana zuwa saboda yanayin abu bani ɗan makaranta ina sakandari to ina zuwa makaranta kuma wuni nake to nada kuma kaga babu time ina zan je ne har in shirya in tafi makaranta dare yayi a haka dai gaskiya yanzu bana zuwa kawai ina ɗan yin online activities ina samun ɗan canjina na haka.

Gaskiya, future na a burin nan yanzu bai wuce kawai in ɗan samu wasu abubuwa ɗaya biyu ba. Shine kawai buri na in samu in dan saye mashin dai harkar nan da nake abun hawa saboda yana, wurin yana, da nisa ina zuwa shi shine nake zuwa. Gaskiya yanzu buri na in saye mashin sabo shine yasa nake ta wannan abun.

Eh, yar yanayin ya danganta ne ga siya saboda yanayin tafiya da sauri yana kawo yanayin yadda za kaje guri ne ga siya. Ya fi cin ciro wannan guraren saboda sometimes kana bata kaje guri da wuri to kaga dole ne ka dinga sauri kana yin abubuwa dai sometimes like that da gaskiya aka yi radadi.

Gaskiya na fi son tufafin auduga saboda shi is a cotton tins. Yana da laushi kuma yana da wannan in ka sa shi yana yin wannan. To gaskiya ya fi daɗi in za ka sa shi. Tufafin auduga gaskiya yana da kyau saboda a rayuwar mu na malam bahaushe tufafin auduga muke sa wa. Eh gaskiya yana da kyau shi ne na.

Gaskiya a wurin da nake tuna da gyaran tana akwai wani yaro ba jin magana. Gaskiya na zane shi sosai. Don ba jin magana masa sai shine ya samu abin ƙaga. Something like that day two. Yanzu dai in sha Allah, zamu gani dai mu gane ya kamata ayi ana sani in sha Allah. Duk yana yake ciki.

Gaskiya at least da irin bayan kwana biyu uku ina share ɗakina. Wata rana kuma yana iya yin sati saboda yana yin abubuwa ranar Tuesday zamin. Sometimes kuma ko wani aboki na gaskiya zai yi wata ɗaya biyu haka dai ba ya sharewa. Amma ni ina sharewa iri sau uku huɗu irin haka dai ina sharewa gaskiya.

Gaskiya eh, taro muna yi sau huɗu a mako ɗaya. Muna yin taro sau huɗu saboda a makaranta in zamu je wojen taro muna yin shi sau huɗu ne. Kuma akoi ball da muke a unguwa, ni da abokanai na haka da su irin su Sikata su waye-waye to muna yi da su. Shine zakaga abun dai muna yi sau huɗu dai gaskiya. Shi kuma taron ƙwallon ƙafa ne.

Gaskiya a area mu dai mun ci gaba to amma ko wani gari a Giwow, Patiskum to yawanci akwai rigija acen. Amma mu a area Famfo muke anfani dashi, bama anfani da rigija. Ruwan Rigija yanzu ba ma amfani da shi gaskiya, yanzu sai ruwan Famfo sai ruwan Tanki haka dai da sauransu dai sai ko kuma ruwan borehole haka.

Eh to gaskiya irin in nasa tufafi sau ɗaya bana maimaitashi cirewa nake sai in je a ƙara wanke shi in sa shi. To bana maimaita tufafi at least a rana dai sau ɗaya ina wanke tufafi na gaskiya. A rana ina wankewa sau ɗaya shine yasa zai gabu ma haka diga waɗanni. At least a rana dai ina wanke shi sau ɗaya dai tufafi ɗaya.

Gaskiya a bangogin gidan mu dai akwai ash, akwai faful, akwai ja, akwai girin saboda lalonin bangogin gidan mu suna da kaloli sosai. Saboda baban mu gaskiya ya fi son ruwan shuɗi, sai maman mu kuma ta fi son ja, to ni kuma na fi son orange gaskiya. Ina son ruwan ƙwai, kai shi ya sa muke fentin gidan mu ruwan kala kala ne. Kowa da yanayin zaɓin shi kuma kowa abun da yake so shi ya kamata gaskiya. Shine wannan.

Gaskiya na fi son yanayi irin na sanyi at least in samu lambu, in samu lambu, in samu lambu a gefena, sai in samu irin su mangwaro da su wani yawa waɗai. Kani wannan dai gaskiya na fi son wannan yanayi kuma ace yanayi irin na damuna ne gari ya, lumshe haka, babu rana sosai. Ba zafi rana.

Eh gaskiya, manufar tallace-tallace dai gaskiya is based on yanayin yanda nake gaskiya. To manufar tallace-tallace ce at least kaman manufar tallace-tallace, eh ina yi dai kaman sau uku, sau huɗu, sau biyar a rana dai gaskiya ina yi dai ma -ina cimma manufar tallace-tallace na saboda abubuwan nan da.

Eh kana son kallon wata da dare. Gaskiya ina son kallon wata da dare saboda a unguwarmu muna fito da daddare saboda ka san unguwar mu babu wuta, babu abubuwa haka ne, something like that. To bamu da su a cikin wajen nan. Ka bari in tura kaɗo da kayan ki.

Eh, matashi yana amfani da su irin kamar ace guda biyu, sau uku, sau huɗu, sau biyar a rana haka. To shi ne yasa nake jin amfani da su haka kamar huɗu, biyar, shida, bakwai haka dai at least ina amfani da su da yawa dai gaskiya saboda abubuwan zamani da na su waye waye so dole ne ya zamana.

A'a ina son yin hula hula yana da kyau. Ina son hula. Ɓarayin ana so da hula is a good thing to me saboda ina son hula saboda hula a rayuwar mu na malam barci yana da kyau kuma muna son saka shi. Saboda haka yi ina son saka hula gaskiya.

Eh gaskiya ina son bada kyauta kaman na irin kuɗi haka ko kuma kadara. Yauwa ina son bada kyauta kaman ko kuma waya saboda yana da matuƙar daraja da wannan gaskiya. Saboda haka ina son yin wannan naishi. Ka ce yaɗo da power bank ɗin ina son yin kyauta.

A'a na fi son hawa lifta saboda shi matakala an iya gajiyar da ni kuma zai bani matsala da wasu abubuwa da ya kare kuma zai sa ni cionice. Amma ga ga lifta ana kawai su zai ta yi sama jan yanka mai sauƙi. Shi ne yasa kawai lifta gaskiya zai fi daɗi. Amma in some case saboda with the risk issue or so ever it is zai gasa mata kala yafi. Saboda ka san kawai akwai amfanin shi kuma akwai disadvantage na shi ne.

Da gaske ina koyan yare, atleast ina koyon Turanci saboda mu a garin mu in ka iya Turanci tokai mai kuɗi ne to saboda haka ina koyan Turanci da. Larabci haka dai da kuma yaruka da yawa dai muna son gwari saboda ai zama wuri ɗaya ɗin babu dadi so gaskiya ya fi su kaɗan taɓa nan a taɓa nan yafi daɗi.

Gaskiya tawada dai nafi amfani da baƙi. Ko kuma wajen yin wasali ko kuma wannan soshi ne nake amfani da ja saboda yana yafi fitowa mekyau kuma ana ganin shi. Amma the issue with body wannan, saboda amfani da shi yafi, nafi amfani da baƙi yawanci. Amma wani sa'in ina amfani da ja.

Gaskiya ina shiga ayyuka ne by daily ko kuma step by step saboda zuwa ko kuma wana woni abu dai haka dai to na fushi da su in zan yi abu dai ina shirya wa kafin lokacin ya yi ko kuma wannan gaskiya yafi. So da kafin.

A'a na fi son fensir saboda gaske fensir yafi daɗin amfani saboda kana banda fensir aka fijin daɗin shi kuma zaka na yin abubuwa da fensirinka kuma in ka tashi nono dauke ka je ka nemo alƙalami ka sa a ruwa ka sa tawada ka yi wa duk dai ba wannan ba fensir yafi daɗi.

A'a ina kanmala aiki na lokaci dai dai lokacin da na saka saboda dan tsara ne. A'a zuwa lokaci kaza zan zo ni in fara aiki kaza misali. In ina so danyi wani ayyuka na gyara ko wani ɗaki na haka to zan sa time ne ya kamanto. In lokacin time ya yi gaskiya to zan bar ko mai da nakeyi zan zo ni ko iya wannan time da na saita shi zan zo ni.

Ka ci ciya na fi so gaskiya kamar irin su a'a abinci irin su semo, yakuwa alayyahu, su tattasai, tumaturi, something like that gaskiya nafi son irin wannan abubuwa kayayyakin saboda su suna da daɗi kuma suna da daɗin sha'ani.

Gaskiya fa ni, bana karanta jarida saboda yanzu koyin news nake nema. Ko wannan waya na kawai nake shiga, in duba ciki nake. Dubi, dubi, kome da kome na gaskiya bana, bana yin wannan na jarida. Gaskiya bana karanta jarida. Gaskiya yanzu dai bana karanta su news.

An haife mu a watan August, ishirin da biyar ga wata, a shekarar dubu biyu da bakwai. Two thousand seven kenan, a wannan shekaran aka haife mu, ni da wani ɗan uwana kenan, ana ce mishi Kwala Okali.

Don haka taron mu da shugaban aiki a ranar lahadi aka lalla mu yanan mu na ta yin abubuwan mu dai sai a hankali. Kasan lamarin rayuwa da kuma issues su sai a hankali. Amma muna nan dai mu na tayi da in sha Allah dai ayi mana. Allah ya taimake mu samu muyi mu rabu lahia mu gama.

Eh tana, tana daidai ta haske da kan ta wayana saboda ina sa ta auto brightness wancan to yana daidaita haske da kanshi gaskiya. Yana yi sosai ma, ina shiga waje mai duhu zai Ina je wajen rana me haske kuma zai canja da kanshi.

A eh ina kwana ciki, ina kwana ciki saboda yanzu lokacin sanyi ya tuka, gaskiya baya yi kwanan waje bari banga kwana waje ma. Mura zai maka ko zazzabi haka da wasu, da wasu abu, da wasu abubuwa ne. Haka dai, haka dai yana faruwa dai shine gaskiya.

Da safe dai a round ƙarfe bakwai dai nake fara aiki gaskiya, saboda na dawo gajiya waya-waya. Na gama shirye-shirye dai atleast ƙarfe bakwai ko kuma ƙarfe shida a lokacin nake fara ayyukana na abubuwa na yau da kullum gaskiya a lokacin nake fara aikina. Saboda abubuwa na issues da kuma na rayuwa gaskiya a lokacin.

Da safe ina tashi inacin abinci ta yaya ci ko ɗumame hakade ko kuma irin macaroni ko ɗanwake dai hakadai ko wane irin abinci da aka samu ana ci da safe. Shi ake ci gaskiya. Ina cin abinci da safe in na tashi to yadan ganta da yanayin abincin da ka ta shi ka samu ne gaskiya. Zube su.

Eh ina kunna sanarwar app saboda, saboda sanarwa da ya danganci wani abu na gaggawa haka ko kuma wani issue da yake zuwa ya faru dai, ina sanarwa muna, ina kunna sanarwa na wannan gaskiya. Ina kunna wa sosai ma gaskiya.

Gabatar mu da makwabta muna zaune lafiya babu wani wanda yake wannan muna zaune lafiya da kowa ba hayaniya ba faɗa, he dai gaisuwa da kuma zama na mutunci damukeyi da su gaskiya. Na dai babu wani abu da mukeyi tsakanin mu da su da wanda ya wuce haka gaskiya shi kaɗai ne ɗan iya ya rage shi ne kawai muke yin a wurin mu. Allah shi ne.

Farkon zaka fara shanyewar kan ma'tsalan tukunna first in kashanyo wa ma'tsalan kai tukunna sai kagane Wannan irin wannan za ka iya yi, rikici ne ya faru tu ya zaya, ai Solbi Nash me ne ya kawo shi? Kintu da haka dai muke bi step by step mu samu warware wannan matsala.

A'a bana rubutawa gaskiya kwai Jost ina saya abu, na san na saya abu amma babu wani abun da nake yi wannan nashi babu na, babu abun da nake yi rubuta akwai Just da ina alama na wuce dukan wasu abubuwa shine kawai.

Eh ina, yana iya ɗaure ƙulli saboda ai ɗaure ƙulli ba wani abu mai wahala bane, yana da sauƙi gaskiya. Don zakai dinga ɗaure ƙulli kuma yana da kyau ka dinga ɗaure saɓoda ba wani abu bane mai wahala. Kowa da wasu zakadin ga yi ne kana yin wannan na shi ba wani abu bane mai wahala gaskiya ɗaure ƙulli kam.

Zan iya tafiya nisan kafa kaman irin 20 kilomita haka ko kuma 3 to 4 kilomita. A ƙafa gaskiya ina iya tafiya nan don saboda ina yin matukar wannan abin gaskiya shine.

Sabulun kamarun da shi nake amfani, ina amfani da sabulun kamarun ko ditol haka dai ko wani something like that sai gaskiya. Da shi nake amfani ba da wasu diyawa nake amfani ba gaskiya. Iya shine kawai wannan sabulun da shi nake amfani bana wani amfani da wasu sabulai haka.

A muna ajiyema kullum a, eh, side, side na gida haka da kusurdi, abu bana ɗaya biyu de na wannan dai ko kuma mu ajiya ma ko tako a gida ko. A wani waje sai place de muke ajiya gaskiya. Hana muke ajiya mu kullum.

Ina cin abincin dare da misali, bayan magriba haka dai ko isha a lokacin ake cin abincin dare gaskiya ni inda nake cikin so amma ana iya ci har ƙarfe tara zuwa goma sha ɗaya duk ana cin abincin dare ne.

A cikin gallery nake ajiye hotunan wayana saboda eh, na ɗauka hoto da kuma sabuwa dai hakadai ya cire gaskiya da ke ajiye hotunan gallery na wayana gaskiya a ciki nake ajiye shi nan ba na kai shi ko ina sai cikin wannan, a ciki wannan da kun yi, a halin da ake ajiye wa.

Eh lokacin zafi ba na son buɗe tag a ɗaki lokacin zafi amma in ba lokacin zafi ba gaskiya, ba mai yawan buɗe tag bane ni gaskiya. Bana yawan rufe buɗe window a ɗaki gaskiya saboda abubuwa da kuma issues na lab.

Kai ka taɓa nan kawai. Yanda nake magana da abokan ciniki haka hakadai zaki bada amsa. To zai dinga yi bari, yana zuwa twenty. Zaki ta yin maganan dai kina ta bashi amsa kaza ka zane. In ya zo twenties? Yana zuwa twenties gidan nan.

Eh, wani lokaci ina ci da cokali, wani lokaci ina ci da hannu. To wani lokaci da hannu, yanzu kamar daga kamar su shinkafa ka da shi cokali za a ci amma kamar su tuwo kawa y waye waye.

Askiya ina tofar da miyau a waje sabida ka ga yanzu a daki haka bazuyi kace ka tofar da miyau ko falo ko nauje ba. A waje wajan mage fe inda ba kowa zai iya gani me zai iya ƙeni fa kasan shi sometimes yana da ƙen keni.

Muna amfani da kayan aikin, kayan aiki kamar su screwdriver, muna amfani da katakai, muna amfani da ƙusoshi, muna amfani da guduma, muna amfani da dai sauransu.

Lokacin da bani da, lokacin da ba mu da wutar lantarki, ina fita, mu kan yi nishaɗi, mu kan yi hira da abokanai na. Kuma mu kan kunna wuta, muna da tuci, mu kan kunna.

Eh ina jurewa zafi ta hanyar fifita. Eh ina fifita wani sa'in idan da wutar lantarki sai ka kunna fanka. Ina fifita gaskiya. Kuma ka fita waje ka sha iska, hakan nan to amma yanzu da yake lokacin sanyi ne, ba sai mun fita ba.

Eh ina share gida sau uku, da safe da rana da yamma. Safe da rana da yamma ina sharewa. To amma eh ina sharewa. Kaga yanzu dake sanyi ne kuma haske a sai maƙara. Amma da yake a zafi ne ba wani shara sosai za ka yi ba saboda babu wuta.

Eh muna yin wuta da itace amma gaskiya a da muna ba mu ci kai da itace ba da gawayi ne saboda yawancin itacen ɗanyun ne. Ɗanyun ne gaskiya saboda itacen ɗanyun ne. Eh shi ya sa amma yanzu muna amfani da ice da gawayi. Duka muna yi.

Eh raguwar abinci ina yi ne, ina bawa mabukata amma wata rana hakannan in ka nemi su karasa, to za ka rufe saboda zuwa anjima karka ji yunwa sai ka ci.

Sa hannunmu ya kasance ne yanda muke sa hannu gaskiya, ya kasance ne yanda muke sa hannu a gun kasuwancinmu. Muna sa hannun ne tare da wani harafi ɗaya daga cikin sunan mu sai mu sa mu sassana hakan nan muyi dabarunmu.

Kwarai ina shan ruwan 'ya'yan itace, musamman ma ruwan aful. Ina shan ruwan kayan itace, ruwan kankana, lemu ina sha gaskiya. Ina sha. San shi yana da kyau ma ina gyanjike ina sha gaskiya. Ina sha.

Ina shirin yin sabon tsari na kasuwanci na gaskiya. Ina shirinyi a karshen mako, ina shirinyi, am kuma ina shirin, ina shirinyi ga ba abu ɗaya nake shirin yiba, ina shirin yin abubuwa dayawa.

Sai ana so in canza tsarin da kasuwancin namu yake san tafiya. Gaskiya ina so in canza tsari. Bisa tsarin can in ma na tafiya daidai amma dai ina so in dan canza sa al'amura. Haka ne, ina so in canza. Ina son canza.

A lokacin da na farka, gaskiya ina tashi zan yi addu'a. Idan na farka, in je in yi brush, mm, in yi brush, in ci tuwo, in samu in yi wanka, sai infita wajan aiki, mm, in fita wajen kasuwanci.

Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya mai kyau ne gaskiya tsakanin mu ba hayaniya ba, wani abu suna jin dadina ina jin dadinsu. Gaskiya ba ma samu wata matsala, dangantakar mu tana da kyau. Gaskiya.

Eh ina karatu kamin nakwan ta. Eh kamar nau'kan ina karatu gaskiya. Ina karatu, dai dai gorgodon da naga yaka mata. Karanta haka ina karanta, inda tasamu gaskiya ina karanta.

A'a, ba na san na bel kullum. Siya ba na sanya wa. De da akwai kayan da za ka sa da bel, akwai kayan da za ka sa da bel. Ba na sanya wa. Ba kullum ba gaskiya, ba na sanya bel kullum.

Ina cin abinci mai gaskiya. Ina cin abinci a wurin aiki. Ina cin abinci a wurin aiki. Yunwa, ta kama ni. A wani gefe ɗaya kan nan. Da ba mutane zasu ganni ba.

Umm, ina zuwa kasuwa, gaskiya ina zuwa duk ranar Lahadi. Ina zuwa kasuwa. Amma ba wajen aiki na kasuwanci ba. Kasuwa ina zuwa, ina zuwa. Gaskiya ina zuwa ba kullum ba, ina zuwa ba kullum ba. Amma na fi zuwa dai ranar Lahadi. Ina zuwa.

A'a, ba na rera waƙa lokacin wanka. Gaskiya, ba na rera waƙa lokacin wanka. Domin wajen wanka ba wajen rera waƙa bane. Gaskiya wajen wanka ba gurin rera waƙa bane.

Gaskiya muna kula da gashinmu saboda hanyar yawan shafa mai, kula da shi, tajewa, saka mai a kullum gaskiya. Wanke wa, wanke wa a lokaci gaskiya muna wanke wa rashin barinsa da datti.

Ina sanin inga-- ina sanin ingancin-- ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar lura da ma'aikata. Eh, ta hanyar su sa ƙarfin gwiwa, su saka dagewa da ma'aikata suke yi. Wannan yana tabbatar da ingancin aiki. Ma'aikata su dage.

Gaskiya kullum ina amfani da internet. Zan ce gasau nawa, ba zan in, ba zan ingan taya in ce, gingan taya in ce ga yanda nake aiki da shi gaskiya. Ina aiki da shi, tsawan kullum arana gaskiya ina aiki da internet.

Muna sadarwa wajen aikin ne ta hanyar waya, ta hanyar waya, gaskiya ta hanyar amfani da wayar hannu muna sassadarwa, kumata hanyar buga sassa, muna sadarwa.

Eh ina sanya agogo a hannu saboda lura da time gaskiya. Ina sanya agogo a hannu saboda kar a wajen kasuwanci na yi alkawari da wani kuma ka ga waya gaskiya shi ba kullum ka ke da tsammanin cajin ta ba. Amma kaga agogo gaskiya ina sawa saboda sanin kar ka zama alkawari da wani abu.

Ina zuwa kasuwa gaskiya ranar Lahadi. Kullum ina zuwa kasuwa kan gaskiya ina shiga mana. Na fi shiga ranar Lahadi amma ina zuwa dai. Ina shiga kasuwa gaskiya ina zuwa, ina zuwa kasuwa ranar Lahadi.

Yarda da juna, rike gaskiya da amana, sanin daraja, sanin mai sanka. Gakkiya, dakuma riƙe sirri boye sirri. Gaskiya wannan yana daga cikin mafi mahimmanci a cikin abokan taka.

Ya nake tafa, ina tafani yanda na tafa bayan gaskiya. Ina tafani yanda yakamata. Da kuma yadda ake ina tafawa gaskiya. Haka na ke yadda ake yadda kowa yake.

Gaskiya na fi son malami, malamin Alqur'ani, malamin wa azantar wa gaskiya mai nishaɗi gaskiya ina san malamin. Nafi son malami, nafi son malami mai waazantar wa da nishaɗantarwa.

Jadawalin aikin mu gaskiya yana fadi ne, aiki yana nan gaskiya fadi kuma yana nan ba ƙarami ba gaskiya kuma ba babbaccen sosai ba. Shi diga shi na yana nan jadawalin aikin mu isashe gaskiya yana nan mai kyau gaskiya yana nan cikin kula.

Gaskiya ina yanka farce na sau ɗaya sai kuma satin da ya gabata. Ina yanka farce. Duk sati ina yanka farci. Yanzu misali kamar rana alhamis, duk sallah ta alhamis zan yanka.

Gaskiya ina zuwa aiki lokaci dadai. In anga na yi latti gaskiya sai dai idan matsala abun ko wani abu. Ina zuwa aiki lokaci dadai.

Eh ina duba, eh ina duba dabtarin kuɗi sabida don duba dabtarin kuɗi na gaske yana da amfani. Ina duba gaske. Ina duba gaske, eh ina duba gaske sabida kafin shi don duba wa ma yana da amfani.

Eh ƙwarai, ina bun ƙa'idojin aiki gaskiya sabida, bin ƙa'idojin aiki na, gaskiya na daya daga cikin samun ƙarin matsaya yin ka gaskiya saboda kabi doka a zauna lafiya gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki gaskiya saboda ai da zan shigo ma'ai da na wannan ina bi da gaskiya ina bin ƙa'idojin aiki gaskiya ina bi.

Gaskiya na fi son ice cream na strawberry, gaskiya rufaida da kuma kamfanin rufe da strawberry gaskiya yana mun daɗi sosai, gaskiya yana burge ni. Ka san gaskiya irin ice cream gaskiya ina so, ina son ice cream gaskiya.

Yawan danginmu a gida gaskiya ba laifi masha Allah. Mu goma ne gaskiya. Eh goma ne ba laifi gaskiya masha Allah. Goma ne yan danginmu a gida. Mu goma. Chichip goma gaskiya. A gida kam mu goma.

Gaskiya, nafi son kayan ɗakin. Wannan gaskiya yana burge ni. Kujera, gado, wardrobe gaskiya ina son ire-irensu, gaskiya suna burge ni, suna min kyau gaskiya.

Gaskiya ina son ziyartan Saudi Arabia. Gaskiya ina son ziyartan Makkah. Ske ina son ziyarta, ina son ziyartan Makkah. Dakin Allah ina son ziyarta.

A'a, ba ma san wani fatawatawata. Gaskiya ba ma san wani fatawatawata. Don kawai mu ci ma burin mu, aikin gaskiya. Kai, gaskiya ba ma san wani fatawatawata gaskiya. Hmm. Gaskiya shine gaskiya. Ba na san buɗe na watawata gaskiya. Ba ma san.